Na fi son kayan marmari na lemo zaƙi, ayaba da kuma abarba. Domin kuwa a duk lokacin da na sha su ina samu canji a jikina sosai da sosai kuma hakan yana ƙara min lafiya. Su ne kayan da na fi so.